Eh shi karin magana, idan aka yi ƙarin magana, magana ne wanda ake amfani da shi ga mai hankali wanda ba kowa ke iya fahimtar sa ba. Shi ya sa wasu suke ce mai gishirin magana. Bi ma'ana wani lokaci idan kuna magana, to akan kawo karin magana wanda ya fahimta ya fahimci mai ake nufi, wanda kuma bai gane ba, ba lallai ne ya san mai ake nufi ha wannan shine shi ya sa wani lokaci akan ce karin magana, gishirin magana.

Kai ka kira ni. Wannan ni ɗabi'a ne wanda ba na son shi. Na fi so a duk lokacin da na kira mutum, kada ya yanke mun waya ya ce zai kira ni baya. A'a, yanda na kira ka amsa, amma kuɗina ne ya ƙare ka kira ni baya wannan wani abu ne na daban. Amma gaskiya ba na so da zarar na kira mutum ya yanke mun waya ya ce shi zai kira baya. A'a, ba na son wannan.

Eh gaskiya ni daga cikin sana'o'in da nake so na koya, abin da na fi so na koya daga cikin sana'o'i na hannu shine ainihin aikin sarrafa ko kuma gyara na'ura mai ƙwaƙwalwa wato kwamfuta kenan da kuma wayoyin sadarwa wanda ake kiransu smartphones. Wannan shine sana'an da nake so naga cewa na iya gaskiya.

Aduk lokacin da babu aiki ko karatu, nakan nishaɗantar da kaina ta hanyar yin karatun Alqur'ani ko sauraren sa, ko kuma in shagaltu da wani aiki wanda zai samar mun da kuɗi. Kama aikin hannu haka nakan yi, ko in je na yi kabu-kabu da ɗan kekena pep domin in samu kuɗi. Domin duk lokacin da mutum zai zauna baya komai, yana ɓata lokaci ne kawai a banza. To, nakan shagaltad da kaina wajen hanyoyi daban-daban, hanya ɗaya ko biyu wanda za su iya samar mun da kuɗi kafin lokacin da hutu zai ƙare na koma bakin aiki.

Saboda yanayin shige da fice da yara ke yi ko wasannin da suke yi a cikin gida, to akwai buƙatuwance wa mutum ya dinga share musamman cikin ɗakuna. Akai akai musamman kuma shi falo inda nan ne aka fi shige da fice. Ko wa yazo nan zai shiga ya fita to sau da yawa sai ka ce wa an shigo da ɗan datti datti. Wannan shi ne wuri da kuma yanayin da na kasance nake yin shara a kowace rana a gida.

Wato abin da ake nufi da nasara a rayuwa shine a duk lokacin da mutum yake da wani buri wanda yake so ya cimma wa kuma ya cimma abin da yake buƙata naganin cewa ya samu abin da yake so. Wannan shi ake nufi da nasara a taƙaice, wanda hanyoyin cin nasara suna nan daban daban da dama. Ya danganci inda mutum ya fuskance shi.